Assalamualaikum warahmatullahi da fatan kun tashi lafiya. A gaskiya ni ma abocin karance-karancen jarida ne, amma na fi karantawa a yanar gizo. Yanzu saboda gidan jaridun suma ba kamar na da ba. Sun maida komai kan yanar gizo, duk da dai akwai jaridu irin na da suma suna yawo, but amma gaskiya mun fi dubawa a yanar gizo. Kuna ganin wani sabon labari to gidan jarida muke fara dubawa, wannene ne tayi posting. Akwai irin su Sahara Report sune gaba gaba wajen posting, da National Daily, Daily Trust, The Nation, Tribuna, Punch, Leadership da dai sauran manyan manyan gidajen jaridu duk suna da peji kan sada zumunta online wanda su ke sake duk labarin da ya faru. To, kullum duk labarin da ka gani a social media wani yayi posting in ya fara trending to muna zuwa mu dubi wannan gidajen jaridun ne shin sun yi posting. To, in sun yi posting mafi akasari za ka samu wannan labarin ya inganta gaskiya ne. To, in kuma ba su yi posting ba to muna ɗauke shi kawai ama tsayin unverified information sai muɗan saurara mu ji daga gare su. Ita karanta jarida akwai daɗi a ko da yaushe. Za ka samu ƙaruwa sosai, za ka iya yaren turanci sosai, sannan kuma za ka san duk abun da yake faruwa. Sannan kuma ma daɗin ƙarawa in kana karanta jarida za ka san yanda ake rubuta report. Kaga kenan, kaima ka samu experience. Kana school kana samun ƙarin ilimi saboda karance-karancen, ayyukan karance-karance na jarida. To, duk mutumin da yake so ya zama na yana cigaba a kullum, yana ƙara samun information, yana ƙara samun abubuwan da yake faruwa a faɗin duniya a kullum. To, ya zama abokin karanta jarida a kullum. Shi karanta jarida yana da fa'idodi bila adadin wanda ba za ma su lissafu ba. Kama da ƙarin ilimi, ka san me yake faruwa kullum, ka iya rubuta reporto, sannan kuma ko labari ka karanta a gidan jarida in aka tambaye ka wane a ina ka samu labarin nan sai ka ce a ina gawa ne sun buga to daga nan ba mai ƙaryata ka in dai a gidan in dai ka ga gidan jarida ɗaya sun buga labari ko kuma fiye da ɗaya. To, gaskiya labarin ya zama ingantacce ko da aya labarin yazo bamu damuwa da shi saboda mun gani a gidan jarida bamu da matsala da shi. Amma muddin in ba mu ga abun jarida sun sa ba to gaskiya labarin nan ana iya samun akasi yana iya zama labarin bai inganta ba. Karanta jarida abu ne mai matukar muhimmanci ƙwarai da gaske. To, Allah ya samu dace.

Assalamualaikum warahmatullah. Ni an haife ni a watan August ne, wato lokacin da ake tsakiyan damina kenan. In ji Hausawa da faɗa, watan Takwas akwai albarka sosai. A watan Takwas, shine wata da dashe cikin tsakiyan damina kusan tsakiyan shekara kenan ake cewa. To yaron da aka haifa a watan August wannan lokacin kusa an haife shi cikin ruwa ne. Yau kagi kuma ruwa ai alama ne na falala da albarka. Zai muce Allah ya ƙara mana albarka, albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Muna tawwasuli da imaninsa da muka yi da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara mana albarka. Na gode, na gode.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna official magana ne da abokan ciniki. Abin da mu ma mun iya jan tayi, ayi ta jan kaya. Wannan ce a nawa ne, wannan ce kaza ne, nima in ce kaza ne, a in ce sai kaza. To, mafi akasari a yanzu da girma ya zo min, bana son ɓata lokaci wajen jayayya da abokan ciniki. Kawai in naga abun bazai ba kawai zan ce kai nawa ne gaskiya farashin ka? In ka gaya min gaskiya, in naga zan iya to zan cire kuɗi in saya bani da matsala. Har ga Allah in kuma naga ba zan iya ba, ba zan ɓata lokacina ba. Zan ce to ba damuwa, Allah ya ba da sa'a. Ɗan ko jiya ma yana na shigaka kasuwa. Mun yi haka, do ni yana gaya min kuɗin kaya kawai na ce ba damuwa kawai Allah ya ba da sa'a saboda na san kayan ya min tsada a haka. To bana son tsayawa jayayya. Sannan kuma wasu kayayyakin kawai ina tambaya nawa ne? In gayamin kawai na cire kuɗina biya saboda na san farashin kayan ma a haka sun yi. To, mata dai sun fi son a yi ta jayayya da abokan ciniki. Mace za ka iya cewa wannan abun naira dubu ɗaya ne ta ce a'a gaskiya ita naira ɗari biyu za ta saya. To a haka za a yi ta jayayya, ki la shi ma mai abun tun da ya sam. Yanda mata suke ciniki ƙarshen ta sai kaga yau an sayar da abun a ɗari huɗu ma ko ɗari biyar. Saboda in yasun su suka zo su zuga musu kuɗi yake yi saboda ya sun ko yaya ya gaya musu za su yi ta jayayya. Wasu za su kai minti goma har minti shafi zuwa ashirin su na jayayya a kan kuɗin abu ɗaya. Su ce kaza wannan ya ce kaza su ce kaza wannan ya ce kaza. To, kaga mu kuma maza har ga Allah yanda ayyu ka yai mana yawa ba mu cika son irin damuwa namu ba. Ni yanzu yanda nake, harkokin cinikina kawai na fi soka gaya mani abu straightforward. Yauwa wannan in ma zan nemi raki har ga Allah, zan nemi raki ɗan kaɗan da bai wuce ten percent a cikin kuɗin ba. Saboda ni ma kar in ta kuraka. Sannan kuma mafi akasarin muna yin research muna yin market analysis before mu sayi kaya. Za mu iya tambayar kuɗin kaya ma nawa ne online kafin mu je mu saye shi a physically. Ko kuma muna iya tambayar different vendors masu saida kaya wannan mu ji farashin wannan, mu ji farashin wannan, mu ji farashin wannan sai mu, haka ne za ka tabbatar da nawa ne kuɗin kaya kai ma ba a tuce ka ba. Amma in ka ce abun mutum ɗaya za ka saya ka tsayi kaya to gaskiya za ka iya samun matsala da mutane. Saboda in kasuwan wasu ba imani ba ne da su. Yanzun nan za su zuga maka kuɗin kaya su ce kaza ne. Walan alhalin kuɗin bai kai haka ba. Saboda kawai sun ga yanayin ka kai mai kuɗi ne sai su tuce ka. Wasu 'yan kasuwan ma suna sayar da kayan ne different price to different customer. Kawai in sun duba customer in sun duba kai kana ɗan alamar ɗan kuɗi a jikinka to za su zuga maka kuɗin kaya. Kawai saboda su tuce ka. Wannan ya fi farfiwa a harkar sayar da magani, a harkar sayar da magani suke irin wannan ciniki. Wani kasuwan ma kai kan ka ma ba ka isa ba ka je ka fara taya kaya ba. Inda ka san ba, ba za ka iya siya ba ko kuma ba tsohuwan ka ba ne a wajen. Allah ya sa mudace. Allah ya ba mu kasuwa mai albarka.

Assalamualaikum warahmatullah. Yarinta mai daɗi, yarinta akwai daɗi. Komai yi maka za a yi. Ba ruwan ka da komai. Har ga Allah abubuwan nake tunawa lokacin ina yaro abubuwan suna da yawa ba za su misaltu ba. Abubuwan suna da yawa. Ina tuna lokacin da ina yaro komai yi mini ake yi. Komai duk abun da na tambaya, duk bazancen babu. Haka za a yi mini. Bacin sai da na girma kuma abubuwa dole kai zaka yi abu da kanka. To, a lokacin da nake yaro ina tuna ko anguwa zamu je da mamanmu daɗi muke ji, in yau zamu fita da zamu je ziyara, mu je gidan wane, mu je gidan wane. A lokacin ina yaro ko makaranta kai ni ake yi. Kullum ina zaune a gida muna wasa muna kallo, ban san damuwa ba. Duk abun da muke so ana mana. A gaskiya abun da na fi tunawa ina yaro kenan. Wa ƴan nan abubuwan ne. Mu kai ziyara, mu je mu dawo, kuma duk inda muka je 'yan uwa suna marmarin mu, suna son mu, ana daukan mu ana cewa gawa ne. Sannan kuma in za mu taho ko aika muka je ana yawan mana kyauta. Ace ga wannan wasu su ba mu minti wasu kuma su ba mu kuɗi. To wannan abun gaskiya yana matuƙan burge ni sosai. Yana matuƙan burge ni. Na ji daɗin wannan abun.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. A gaskiya share gida bana ce ga sau nawa nake share gida ba. Mafi akasari mun fi share gida a lokacin da gida yayi datti. Kaman yanzu muna lokacin sanyi, ganyeyyakin bishiya suna fadowa to kusan kullum muna share gida saboda mu share wannan ganyen da ya fado. Kuma ba lokacin fadon ganyen bishiya bane, me ke kaɓa lokacin da muna kullum lokacin da ganyen bishiya baya fadowa. To, wani lokacin muna kai kwana uku ko kwana biyu, wani lokacin kasa sati ma kafin nan mu share. Muna share wane kawai lokacin da muka ga gidan yayi datti. To sai mu dauki tsintsaiya mu share saboda ba ma son zama a cikin datti. Amma in ba datti, ba mu damu da sai mun share ba saboda a lokacin da muna ba kwano, ba datti, ba kula, ba komai, zaka yi sati ma baka share gida ba. Amma a yanzu, alhamdu lillahi cika saboda lokacin sanyi share gida kusan kamar kullum ne. Kullum sai ka share gida in ka tashi da safe saboda ganyeyyakin bishiya sun falfado.

Assalamu alaikum warahmatullah. Ba lokacin da ba na zuwa kasuwa, amma zuwa kasuwa da safe yafi daɗi saboda kowa lagen zai buɗe zaka samu kaya fresh wanda ya kamata. Macen kaje dai ba wasu ma sun tashi ko kuma kaya ya ƙare.

Assalamu alaykum warahmatullah. A gaskiya na fi son gidan cin abinci na ƴan gayu, Wato Restaurant. Saka kome nasu, a tsare yake, ba tsafta, ba ƙudaje, ba wani wadi haka a wajen. Kana tashi za a goge wajen. A duk kullum suna mopping. Suna da ma'aikata masu tsafta, wanda kuma suna da abinci kala kala daban, abinci masu daɗi. A gaskiya na fi son zuwa cin abinci a restaurants. To da yanayin wajen yafi akwai hygiene saboda ko don kare lafiyar mu cin abinci a restaurant yafi ka ci abinci a waje a kan layi wanda irin masu siyarwar nan. Sai dai himut abincin restaurants yafi abincin masu siyarwa a kan layi tsada.

Assalamu'alaikum warahmatullah, a gaskiya ina duba saƙonnin aiki fiye da sau goma a rana. A kullum ina tashi daga bacci abin da nake fara dubawa ke nan ko akwai saƙon ta manhajar Google ya shigo ko bai shigo ba. Saboda da shi muke communicating. To kana zuwa ofis kullum za ka na refreshing, kana dubawa in ka tura saƙo ko an dawo ko an dawo maka da amsa ko kuma ba a dawo maka da ansa ba ko kuma akwai sabon saƙo da aka turo maka. Ana neman wani abu a wajenka. To gaskiya mu duba saƙonni ya zama kamar shi ne ayyukan mu na yau da gobe. Kullum sai ka duba su saboda ka tabbatar ba wani matsala kada azo ana jiran ka. A kan za ka to, eh akwai saƙon da ya kamata ka tura baka tura ba ko kuma akwai saƙon da ya kamata ka gani ka yi aiki a kai baka yi ba. Kaga wanda ya turo ba zai ji daɗi ba zai yiwu ba ko kam me gidan ka ne ya turo daga wajen aiki.

Assalamualaikum warahmatullahi. A gaskiya ina biyan kuɗi ta waya, saboda shine hanya mafi sauƙi na wajen ayyukka yau da kullum. Biyan kuɗi ta waya yafi alfanu, musamman inda wanda zaka biya shi ma yana karɓan saƙo ta waya in kuɗi ya shigo. Yau da gobe kullum a kullum ina iya biyan kuɗi ta waya fiye da sau, a ƙalla sau goma ko fiye da haka. Ko kuɗin registration na yara na makaranta ta waya muke biya. In za mu je sayayyar abu in baka ɗauko ATM naka ba to muna biyan kuɗi ne ta waya ta cikin manhajar banki, wanda yafi sauƙi sosai fiye da komai yana tafiya da sauri. Yafi maka ka na yawo da kuɗi saboda ko dan ƙanan canji a zo ana neman canji babu. To a gaskiya in zan sayi abun da ya kai, da ya haura naira dubu ɗaya to gaskiya ta waya nake tura kuɗi ko kuma tafi POS nawa.

Assalamualaikum warahmatullahi. Eh ina shan ruwa mai sanyi a kowane yanayi. Ko sanyi ake yi, ina amfani da ruwa mai sanyi. Amma a lokacin damuna ko kuma in ina mura, na fi son amfani da ruwa mara sanyi. Amma saboda yanayin zafin da muke yi a garinmu, kamar in ka shiga watan uku, watan huɗu, watan biyar kai har watan shida, gaskiya in ba ruwa mai sanyi ka sha ba, ba zai kashe maka ishurwa ba. Za ka ji kamam ba ka sha ruwa bane. To shi a lokacin duk da mun san illa shan ruwan sanyi zai iya sa ka mura ko nimoniya ko kuma tari da sauran cututtuka. Bama duk da haka, mun fi so mu sha ruwa mai sanyi. Ruwa in ba sanyi bai cika kashe mana ishurwa ba a wannan lokacin. To dole ruwan sanyi muke nema muyi amfani da shi. Allah ya sa mu dace. Allah ya kuma ya bamu lafiya mai albarka.